Kana son kallon wata da dare? Na gode da wannan tambayarku. Tambayar "ina son kallon wata da dare" tambaya ce mai kyau kuma eh tabbas ina son kallon wata da dare. Zan ɗauke ku zuwa wani bayani mai amfanarwa da ilmantarwa a cikin wannan tambayarku. Ni bahaushe ne. A al'adance a yaren mu na Hausa akwai wani al'adan da akeyi na kallon wata. Ana yi ne ta hanyar bukukuwa duk watan da zata kama akan zo a tarbeta, a zo a ta wasanni da daddare ne bayan sallah. Domin ana so a ringa hawa dutse, a rangawa tsaunuka, a rangabi unguwa unguwa. Kowane unguwa da suma da irin bikin da sukeyi na wannan inda za'a yi kallon wata ko za'a tarbeta. Ana ci, ana sha, ana ganguna, ana rawa, ana abubuwa da yawa domin wannan kallon wata. To kunga wannan tambayar tambaya ce wadda ta zo a kan gaba. Amsan ta kuma ba abinda zanje sai da eh. So a cikin waɗannan watannin da ake kallon, ake neman kallon watan kuma makamanci haka, babu watan da aka taruwa da kuma so aga watan a zahiri a yi bikin, a taru, a ji daɗi, a yi nishaɗi, a taru sosai kamar watan tara. Amman watan ba na boko ba. Watan na hijra. Watan taran kuma zai kama watan ramadana ne. Watan da masu addinin musulunci suke tarbanta kuma suke yinta ta hanyar yin ibadar da ya shafi azumi to kuma hanyar ninka sauran ibadodinsu ta hanya da dama. To wannan shine a takaice. Bana kamar inda kukayi tambayan. To duk wanda suna irin wannan taro na al'ada ko wace wata domin tarban kallon wata. Daga nan ma ba sai mutum ya bada amsa cewa ga abu kaza ga abu kaza ba. Da a fahimci alƙiblanshi da ina yado sa a kan tambayar. To kamar inda na ɗan baku ta tarihi ko bayani akan yanayin da akeyi a al'adance a hausance. Wannan dai ɗauke mu zuwa zaɓen gaba da zance "Eh ina son kallon wata da daddare." Inda za a ce watan ma zai iya bayyana ko dai fitowa da rana. To shi in ma don ce ina so ko makamanci haka. Amman dayake wata da dare kawai yake gifta wa. To zan iya ce na tambayan farkon akan na biyu. Wannan shine taƙaitaccen bayani dun fahimta ko gane mutum yana son kallon wata da dare ko baya so. A haƙiƙanin gaskiya ni dai ina so. Abin da ya yiwuwa wasu ana al'adan ma na tsanganin watan da abubuwa hakanan amma su basu damu da kallon watan ba. Wasu niyyansu ko kuma damomansu ko kuma manufonsu yana wani bangane ne daban wanda ba za ka sani ba sai sun faɗa maka. Wannan shine a takaice iya abunda zan iya gudanarwa ke nan. Saboda wurin yawa akan samu masu tunani da ɓangaranci da abubuwa daban daban daban. Kai ba za ka sani ba sai abin ya yi tsamari da kai a ciki. Ko kuma ka makamanci haka. Wannan shi na takaice da fatan na baku amsar tambayar ku yadda ya kamata. Da fatan kuma kun gamsu. Baragi ba ƙari wannan shine abun da zai samu akan gaba.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina amfani da ruwan rijiya" tambaya ce mai girma kuma wanda take buƙatar cikakken nazari da, ah, fahimta da duk abin da ya dace mutum ya bayar. Ruwa dai kala kala ne daban daban, kuma a kowane ruwa ba wanda in na samu ba zan yi amfani da shi ba. Amma ruwan rijiya ya fito daga cikin, ya fita daban daga cikin jerin ruwa da muke da su. Muna da ruwa, ruwan dutse, ruwan da yake fitowa ta tsakiyar dutse ya ringa taruwa a waje guda ɗaya ko ya ringa wucewa. Muna da ruwa, ruwan bohol, wanda ake tonowa, a tonosa daga cancan cikin ƙasa. Adada wasu suna ganin ruwan bohol da ruwan rijiya kusan abu ɗaya ne amma akwai ɗan banbanci. Saboda nisan da ake tona kafin a je a riske shi ruwan, shi kuma rijiya ba a nisa sosai. Akwai banbanci. Sai kuma ruwan kogi. Wannan tafki babba, wannan daga Allah ne, wuri ne wanda Allah ya tanadar ruwa zai ringa taruwa, ya taru mai sosai, mai sosai. Sannan akwai ruwan, akwai ruwan sama. Ruwan sama kuma shekara shekara ne take zagowa saiya ringa saukowa a ringa amfani da shi. Bayan ruwan sama, sune takaitattun ruwa wanda muke da su. To inna zo dangane da bayanan su. Bana ɗauki bayanin ruwan sama. Ruwan rijiya, tunda tambayar a kan, a kan yake, ruwan rijiya da kuma ruwan bohol. Ruwan rijiya da ruwan bohol wasu suna ganin abu ɗaya ne wasu suna ganin ba ɗaya ba ne. Dan yi bayani duka biyu, abin da ya sa wasu ke ganin abu ɗaya ne da kuma dalilin da ya sa wasu suke ganin ba abu ɗaya ba ne. Zan fara da bayanin ruwan rijiya da ruwan bohol abu ɗaya ne uhm ba abu ɗaya ba ne. Domin bayani na biyun, da zan yi bayani a kan ruwan rijiya da ruwan bohol abu ɗaya ne, zai bani damar na ci gaba da bayani akan haka. To, ba ra in ɗauko ɓangaren ruwan bohol da ruwan rijiya ba abu ɗaya ba ne. Dalilin shi ne bohol ɗaya, sai an tone can cikin ƙasa kafin a same shi. Za a tone kamar abunda yakai mita mita mai tsawo mita misali mita ɗari cikin ƙasa tukunna a samu ruwa. Ko mita hamsin. Shi kuma rijiya, bai wuci a tona mita ashirin da biyar ko ashirin ko talatin ba tukuna a haƙo ruwa. Dalilin haka ya sa wasu suke cewa ba abu ɗaya ba ne. Saboda rijiya bai yi nisa ba. In akwai shadda a kusa ko akwai kwata wanda ya ɗan yi zurfi ko makamanci haka, tunda ƙasa yana, ƙasa ba ƙarfe ba ne, ƙasa ba wani abu ba ne, ƙasa yana barin daman abin da yake tudu ya gangaro zuwa gangare. Ko kuma ko da baya tudu, ko da rijiyar da kwatar ko shaddan ko wani abu dai wanda ake tara ƙazanta ko makamanci haka, yana daidai da matakin rijiya ko yana, ko rijiyar yana gangare da shi. Yana wannan kwata ko, eh, shadda ko wani abu yana samun dama ruwan ya tsatstsafa har ya je cikin rijiya. Hakan wasu in ya yi yawa hakan ya kan ɓata rijiyar ma gaba ƙi. Idan bai yi yawa ba, ba a ganewa. To, ɓangaren na cewa ruwan bohol da ruwan rijiya ba abu ɗaya ba ne shine abu ɗaya ne kai. Wannan in aka ce za'a yi nazari ne a kimiyance ko fasahance. In akasa ah akaje za'a gwada sinadaran da yake cikin ruwan bohol sune dai acikin ruwan rijiya. To wannan shine dalilin da ya sa ake cewa abu ɗaya ne. Ina amfani da ruwan rijiya da ruwan bohol a buƙatun yau da kullum. Amma in akwai ruwan famfo ko ruwan sama, makamanci haka, ba na amfani da shi. In babu dai na ke amfani da shi.

Wane lokaci na shekara aka fi so? Na gode da wannan tambayar. Tambaya ce da ke buƙatar mutum ya yi tunani a kan abubuwan da suka fi ba shi daɗi a rayuwa. Lokutan shekarar suna da bambanci. Akwai lokacin rani, damina, sanyi da kuma lokacin bazara a wasu wurare. Kowane lokaci yana da nasa salo, daɗi da kuma ƙalubale. Don haka ba abune mai sauƙi kace ga wanda kafiso batare da yin bayani ba ni da kaina, idan zan zaɓi lokaci ɗaya, zan ce na fi son lokacin damina. Musamman lokacin da ruwan sama yake sauka a hankali ba tare da tsanani ba. Eh, ina jin daɗin yadda iska take yin sanyi, ƙasa tana ɗaukar wani ƙamshi mai daɗi bayan ruwa ya sauka kuma yanayi ya zama mai tsanantsuwa. Wani lokaci yana sa zuciya ta ta samu kwanciyar hankali amma a'a, ba duk lokacin damina nake so ba. Idan ruwan ya yi yawa har ya haddasa ambaliya ko ya jawo wahala ga mutane, to ba zan ce ina jin daɗin hakan ba. Haka kuma idan damina ta yi tsanani har ta hana motsi ko aiki. Wani lokaci sai mutum ya ji ƙunci. Don haka ina son damina ne idan tana cikin matsakaiciya. Game da lokacin rani kuwa, ina da ra'ayi mai haɗuwa. Eh, akwai wasu ranakun rani da suke da daɗi. Rana tana haske, sararin sama yana shuɗi kuma ana iya yin ayyuka cikin sauƙi. Amma a'a, idan zafi ya yi yawa har ya sa mutum ya yi gajiya ko ya ƙasa yin aiki yadda ya kamata, wannan ba shi da daɗi. Zafi mai tsanani baya ba ni kwanciyar hankali. Lokacin sanyi kuma yana da nasa armashi. Eh, ina jin daɗin safiya idan iska tana da sanyi kaɗan. Mutum ya ji daɗin shan shayi ko kofi mai zafi. Amma a'a, idan sanyi ya yi ƙarfi sosai har mutum ya ƙasa motsi ko ya ji jiki, ya yi sanyi fiye da kima, hakan baya ba ni daɗi. Wani lokaci ina fi son farkon shekara, musamman watan Janairu ko Fabrairu. Eh, a wannan lokaci mutane sukan fara shirye shiryen sabuwar shekara. Zuciya tana cike da fata da buri. Amma a'a, ba wai watannin ƙarshen shekara ba su da daɗi ba ne. A wasu lokuta ƙarshen shekara yana kawo wasu tarurruka da taron iyali wanda shima yana da armashi idan zan yi magana a kan yanayin zuciya, lokacin da nake jin daɗin shekara shine lokacin da yanayi yake daidaito. Ba zafi, ba tsanani ba, ba sanyi mai tsauri ba kuma ba ruwan sama mai yawa ba. Eh, ina son matsakaici. Ina jin daɗin lokacin da rana take haskawa amma iska tana da sanyi kaɗan. Haka kuma lokacin da damina yana da alaƙa da ƙuruciyata. Eh, ina tuna yadda muke fita bayan ruwa ya tsaya muna wasa a cikin ƙananan tafkuna ko kuma jin sautin ruwan sama a kan rufin gida. Wannan tunanin yana sa in ji daɗin lokacin damina fiye da sauran lokuta. Amma a'a, ba zan ce na fi sauran lokuta ba. Kowane lokaci yana da nasa amfani. Rani yana ba da damar busar da kaya cikin sauri da kuma yin wasu ayyuka. Sanyi yana ba da natsuwa. Damina kuma tana kawo albarka ga amfanin gona. Saboda haka idan zan amsa tambayar kai tsaye, na fi son lokacin damina mai sauƙi inda ruwan sama yake sauƙa cikin natsuwa, iska tana da sanyi kuma yanayi ya zama mai kwanciyar hankali. Eh, wannan shine lokacin da nake jin daɗi sosai. Amma a'a, ba wai sauran lokuta ba su da muhimmanci ba. Duka suna da nasu armashi. A ƙarshe, abin da ya fi muhimmanci ba kawai lokacin shekara ba ne amma yadda mutum yake amfani da shi. Idan mutum yana da natsuwa da jin daɗi a zuciya. A ƙarshe dai, abin da ya fi muhimmanci a duka abubuwan ba kawai lokacin shekara ba ne amma yadda mutum yake amfani da lokutan daban daban shine yafi muhimmanci. Idan mutum yana da natsuwa da jin daɗi a zuciya, kowane lokaci zai iya sarrafa ta yadda yake so kuma ya ji daɗi. Amma a gare ni, lokacin damina mai sauƙi, farko farkon damina ke nan ba an shiga cikinsa ba, wanda ya fi dacewa da halina da kuma jin daɗina. Saboda ni karan kai na, na san inda yake sarrafa rayuwana da kuma abin da zai sa inji daɗi da wanda bai sa inji daɗi ba. Amma hakan ba wai tabbacacce ba ne kowane lokaci hakan. Ba kowane lokaci ba ne haka. Yakan canja daga yanayin da na kasance. Ni ma karan kai na, ban san lokacin da zai canja ba, ban san matakin da zai canja ba. Ni dai na san ba haka yake da dindin ba. Akwai canji a tattare da shi. Wannan shine cikakken bayani daga, daga gare na tambayan da kuka mun. Da fatan na ba ku amsa gamshshiya yadda dai muku ku yi amfani da shi yadda ya kamata. Wannan shi ne, sai an jima.

Wane irin takalma ka fi so? Na gode da wannan tambayar. Tambayar wane irin takalma na fi so. Wannan tambaya ce mai sauƙi a baki amma idan ka zurfafa tunani za ka ga cewa takalma ba kawai abin sawa a ƙafa ba ne. Suna da alaƙa da jin daɗi, yanayi, aiki da dama halin mutum. Don haka zan yi bayani dalla dalla domin in amsa tambayar yadda ya kamata. Da farko dai, ni na fi son takalma masu sauƙi da kwanciyar hankali. Eh, ina son takalmin da zan iya tafiya da shi na tsawon lokaci ba tare da ƙafa ta taji ciwo ba. Bana son takalmi mai nauyi ko wanda zai takura min yayin tafiya. Idan zan fita aiki ko yawan tafiya ina zaɓar takalmi mai laushi a ciki wadda ke riƙe ƙafa da kyau. Amma a'a, ba koyaushe nake son takalmi iri, iri ɗaya ba. Yanayi da wurin da zan je suna tasiri sosai. Idan zan je taro na musamman ko wani biki ba zan sa takalmin roba na yau da kullum ba. A irin wannan lokaci, eh zan zaɓi takalmin fata mai kyau wadda ya dace da kaya. Amma har yanzu ko a lokacin taro bana son takalmin da zai sa in ji zafi ko takura. Game da takalmin roba kuwa ina son su sosai idan zan yi tafiya ko wani aiki mai motsi. Eh suna da sauƙi kuma suna da amfani musamman idan ana tafiya a ƙasa mai laka, ƙasa mai laka ko ruwa. Amma a'a ba zan sa su a wurin da ake buƙatar tsari da ƙawa ba. Ina kuma son takalmin da ke da sauƙin cirewa da sakawa. Bana son takalmin da zai sa in ɓata lokaci in ɗaure igiya ko ƙoƙarin daidaita shi. Eh idan takalmi yanada sauƙin amfani yana rage min damuwa amma ba wai na ƙi takalmin igiya gaba ɗaya ba ne. Wasu lokuta suna da kyau kuma suna rike ƙafa sosai, daurin takalma ma yanada mahimmanci a gare ni ina son launuka masu sauƙi kamar baki, baki, ruwan ƙasa ko toka. Eh waɗannan launuka suna dacewa da yawancin kaya. Amma a'a bana son takalmi mai launi mai kaifi sosai wanda zai ja hankali fiye da kima. Haka kuma ina kallon ingancin takalmin kafin in saya. Eh, na fi son takalmin da zai daɗe ba tare da ya lalace da wuri ba. Amma a'a bana son kashe kuɗi fiye da kima kawai saboda suna. Abin da ya fi muhimmanci a gare ni shine jin daɗi da inganci ba alama ba. A lokacin sanyi ina son takalmin da zai rufe ƙafa sosai domin ƙara sanyi ya shige ta eh. Wannan yana bani kariya, amma a lokacin zafi ba zan sa takalmi me rufe ƙafa gaba ɗaya ba ina son wanda zai ba ƙafa iska kaɗan. Idan zan amsa tambayar kai tsaye zan ce na fi son takalmi mai sauƙi, mai laushi a ciki kuma mai ɗaure wa. Eh wannan shine abin da ya fi dacewa da ni a kullum. Amma a'a ba wai ina ƙin sauran nau'ikan takalma ba ne. Ko wanne yana da nasa lokacin da ya dace. A ƙarshe takalma a gare ni ba abin kallo kawai ba ne. Suna da alaƙa da yadda zan ji a ranar. Idan takalmi ya yi daɗi rana za ta fi tafiya cikin sauƙi. Idan kuma ya takura, komai zai iya zama kamar wahala. Don haka ina zaɓar takalma ne bisa jin daɗi da dacewa ba wai don nuna isa ba. Saboda haka irin takalmin da na fi so shine wadda ya haɗa sauƙi, jin daɗi da inganci. Eh wannan shine zabi na amma a'a bana takaita kaina ga nau'i guda ɗaya kawai kwalinkwal ina zabar gwargwadon yanayi da bukata da kuma ƙarfi na yanda zan siya don duk inda na kai da zaɓin wannan kalan takalma na fi so ko makamancin haka to fassai ina da ƙarfin da zan iya sayen wannan takalma tunda ba wai aro za a bani ko kyauta ba. Dama, dama in aro ne, dama, dama in kyauta ne zan iya da sauƙi zan in iya zaɓan duwanda nake so amma ba kyauta ba ne. Hakan ya danganta ka da samu, samu na ni'ima.

Kana amfani da mataimakin murya? Tambayar da kuka mun na cewa ina amfani da mataimakin murya? Wannan tambaya ce da ta shafi fasaha da yadda muke rayuwa a wannan zamani. Mataimakin murya dai ana nufin irin waɗannan manhajoji ko na'urori da mutum ke yi musu magana, su bashi amsa ko suyi masa wani aiki kamar kunna kiɗa saita agogo ko neman bayani da farko dai, eh na taɓa amfani da mataimakin murya a wayata. A wasu lokuta idan hannuwana suna aiki ko kuma ina tuƙi, yana da sauƙi in yi magana kawai in ce a ƙira wa ne ko a nemo wani abu. Wannan yana rage wahala sosai. Amma a'a ba zan ce ina amfani da shi kullum ba. Sau da yawa nakan fi son in rubuta abin da nake nema da kaina. Dalilin da ya sa ba na amfani da shi koyaushe shine wani lokaci baya fahimtar yadda nake magana. Idan na yi magana cikin sauri ko da lafazinmu na Hausa, ba lalle ya gane ba. Idan na yi magana a hankali kuma cikin wata harshe da ya saba da shi, yakan fahimta amma a'a ba koyaushe yake ba ni amsa daidai ba. A gida kuwa bani da wata na'ura ta musamman da aka keɓe domin mataimakin murya. Wani zaabani yadda wasu ke amfani da su wajen kunna fitila ko rage haske ta hanyar magana kawai. Eh hakan yana ban sha'awa kuma yana nuna yadda fasaha ta ci gaba. Amma a halin yanzu ba ni da irin wannan tsarin a gida. Wani lokaci ina ganin mataimakin murya yana da amfani sosai ga mutane masu aiki da yawa. Idan mutum yana cikin ofis ko yana da jadawali mai cike, yana iya cewa a tunatar da shi wani abu a wani lokaci kuma a yi masa haka. Eh wannan abu ne mai kyau amma a'a ba na dogaro da shi gaba ɗaya. Wajen tsara rayuwata ina son in rubuta abubuwa da kaina ko ins. Ko in sa su a cikin littafi ko manhaja. Haka kuma wani abu da nake tunani akai shi ne batun sirri. A'a ba na jin daɗin tunanin cewa wata na'ura tana sauraron duk abin da ake faɗa a kowane lokaci. Ko da yake ana cewa ana kiyaye bayanan, amma har yanzu mutum yana da tunani a zuciya. Eh fasaha tana da amfani amma dole ne a yi amfani da ita cikin hankali. Idan zan yi tafiya, wani lokaci mataimakin murya yana taimaka min wajen neman hanya. Ina ya tambaya a nuna min inda wani wuri yake. Eh wannan yana sauƙaƙa rayuwa amma idan intanet ya yi rauni ko kuma wuri bai da kyau wajen sadarwa, a'a ba zai taimaka sosai ba. Ataikaica dai zan ce ina amfani da mataimakin murya a wasu lokuta musamman idan yana da sauƙi ko gaggawa. Eh yana taimaka min a wasu fannoni amma a'a ba shine abin da nake dogaro da shi kullum ba. Har yanzu ina son yin abubuwa da kaina musamman idan bana cikin gaggawa. Saboda haka amsar tambayar ka ita ce eh ina amsa tambayar ku itace eh amfani da mataimakin murya lokaci zuwa lokaci amma ba kullum ba. Kamar yanda na ce ba kullum in ba eh ba kullum in ba ce. Ina ganin yana da amfani sosai amma ba lalle ne a dogara da shi ba saboda dogaro akan komai ma matsala ne so ba lallai bane a dogara dashi koda yaushe dogara dashi akoda yaushe ma zai iya samar da matsala don haka babu amfanin a dogara da shi. Rayuwa tana tafiya ne da daidaito. Ba sama ba ba ƙasa ba, daidaito. Ba zafi ba ba sanyi ba tsaka tsaka tsakan tsakanin amfani da fasaha da kuma yin abubuwa da kaina. Wannan shine. Iya bayanin da zaku samu dangane da wannan tambayan da kuka yi kuma uya bayanin da zan iya samarwa kenan da fatan kun gamsu da abin da na samar muku. Ɗari bisa ɗari. Wannan shine. Sai an jima. Muhadu a tambayoyi tambaya na gaba. Wannan shine.